E, gaskiya lokacin da na fi so na rana shine dare. Sabida dada dare lokacin shine na hutu, ka gama zirga-zirga safe da rana, da safe ka tashi ka yi wanka, ka je wurin aiki ko ka je kasuwa. Aka za ka yi har rana har yamma sannan sai dare lokacin ka gama komai, ka dawo ka yi wanka, ka ci abinci, ka ga iyalai sannan ka huta ka yi barci. Gaskiya ina tunanin ba lokacin da yafi aka daɗi sabida ko saduwa za ka yi da iyali lokacin da ake yake nan to ka ga ai ko babu lokacin da yafi hakan daɗi. Shi ya sa ni gaskiya na fi son, na fi son dare. Yafi gaskiya, yafi gaskiya daɗi. Daddare na fi son, na fi jin daɗin dare gaskiya sabida dare a gaskiya maganan gaskiya dare, dare yafi koyi. Ko da yaya za ka haɗa ma, za ka ga didaren ne didar. Shi ne yafi ko wane lokaci daɗi a cikin ranaku. Safe da rana gaskiya bana jin daɗinsu ko kaɗan amma in dai dare ne to gaskiya lokacin da na fi so ke nan.

Eh gaskiya apps ɗin da na fi amfani da ita sau da yawa ita ce X wanda aka fi sani da Twitter a da. Gaskiya ina tunanin na yin shi sosai a rana, saboda a can za ka samu labarai da ya shafi siyasar ƙasa, siyasar ƙasar gida har da na waje. In yaƙi ake yi za ka samu labari, in lokacin siyasar wani wani wajajen ne za ka samu labari, in ƙwallon ƙafa ne za ka samu labari, in ƙwallon hannu ne za ka samu, in wasanni ne na faɗace-faɗace duk za ka samu labari. In ma siyasar sana'a ne misali ka ga ni ina, ina kasuwanci ar crypto da wasu abubuwa. To ka ga can ma gidan labarai ne da za ka dinga samun duk wayan nan. Dole shi ya sa gaskiya na fi amfani da ita. Ita ce na namba ɗaya da na fi amfani da ita duk wani apps.